Kana da katin kasuwanci? A cikin kasuwancin da kake yi, kana dai yi ne kawai ko kuwa kayi rajista kuma kana da kati? Kana biyan kuɗin wata na yin kasuwanci da katinka? Masu son kaki nawa kuke biyan katin ku? Masu kati na kasuwanci suna dinka ayyukansu a hankali saboda karda su ɓatar da katin su. Kana kasuwanci ko wane ranar kasuwa? Ana sama ka maki a cikin katin kasuwan ka kafin a sa makin nan kana biyan kuɗi? Ko masun kasuwanci a gidan ku guda nawa kuke? Ba na son kasuwanci da kati. Masun kasuwanci da kati sun yi yawa? Kuna haduwa don ku yi magana akan katin kasuwancin ku? Kana samun kasuwa sosai? Kasuwancin ka ko wani rana ne ko kuwa akwai ranan da kake zuwa da ranan da ba ka zuwa? Kana saida manja? Domme ba ka siyar da sweet a kasuwancin ka. Me kake siya ƙasiyar a cikin kasuwancin ka? Ni ma ina son in koyi kasuwanci daga wurin ka, zaka koya min? Idan na zo kasuwa zan neme ka a inda kake kasuwa. Za.